Duk lokacin da abinci ta saura, da safe haka sai mu dumama shi a huta. To mun dumama sha a wuta, muda yawa kenan sai a rabama kowa da kowa sai a ci. Amma ba haka ba, a a bincinda dandede ne, to sai ku karade a cinye da dare. Kuma yana bisa ga bincin wanda ya suran. Wato a ci abincin da aka dafa wanda ya sura kenankuma, in an dafa shinkafa ne. To kagin ar wanda ya sura ya yawa, kagin wansu lokaci sai zamu dumama da safe. Sai a sawa yara a cikin kwano, su ci wanda za su ci a gida. A sake a samu su cikin kwano su tafi da shi makaranta wanda za su ci da rana. Wato dode lokacin da sun fita tara kina kuma, to iya bincin bai sura dai yawa sosai ba. Kagsn kawai dole da safe in za a ci an dumama an dumama sha huta sai a basu kawai su ci. Sai a sake dafa wani kuma wanda za su tafi da shi makaranta. To iya bincin da ya sura din tuni, to haka dimaza iya dumawa a basu su ci. Amma wansu lokaci tun da ya suran, ance kaman tun da an tuka da garin masara a kaweba hadashi da garin rogo ba. A wanan gefe muna Taraba state, wato a Kurmi local government ba isa. Muka iya dama shi da ruwa wato gaya tuwo muke kirako tun da waye gini. Sai mu dama sha a ruwa, in andama shi ruwa din, wasu lokaci sai mu sha shi. Wansu lokaci kuma za mu daɓere, mu dama shi daidai gari ys waye dume sa mai da yin tsami kaɗan. Yana yi ya da yin tsami din nan sai mu danne masa siga mu sa a ciki. Yana sa siga a ciki yana da kyau sha sosai kuma daɗi. To wansu lokaci kuma, kuma bamu sss irin bamu dama shi daddere, don aɓere da yin tsami ba. Kagin zamu iya neman tsamiya, sai mun sha shi a ruwa mu dauka ruwan mu sa cikin gaya tuwo. To kagin shi maza idan zona da tsami kuma ga kyau. To wancan lokacin kina wato in akwai tsamiya, ba tsamiya ba dai zamu iya shan shaka. To a haka dai shi muke tafiya da shi gona. Duk lokacin da an fara saran gona, to bakuwa na rana ne muna yin kunun zaki ba. Ko wansu lokacin da za iya dama kunun zaki, to tun da aiki kunun zaki ba ƙaramin aiki ba ne. To kagin bakuwa na rana za dinga dama shi ba. To wansu lokaci, mafiya wani lokacin zan ce muna dama gaya tuwo ne mu sa a cikin gora, a cika shi da ruwa sosai a tafi da shi aiki. Domin duk lokacin da kana aiki a gona, in ka kawo ruwan zalab ne kuka sha, ba wuya in murɗa maka ciki. Amma ruwan da ka kawo in yana da ɗan gari a ciki, kagan komai da shan shi nda zakayi ya shiga ciki, baya cika murɗa ciki sosai ba. To shi ya sa muna sha awan tafiya da gayan tuwo gona, har wansu lokaci zamu dama wanda zamu dama. Wansu lokaci har uri ke wanda ma ba dama ba tukuna, muyi saɗin wansu lokaci za muyi dama shi a wurin. To in ka je da gaya tuwo ka ƙona har ishe shi gaya tuwo, wansu lokaci mudi yara muba mu amma damu sosai cewa mu iya abinci ba. Domin gayan tuwo in ka sha gaskiya, yana sa yunwa eh dan sake kana na awa. Na wansu mintoci ka yi aiki sosai, to shi muke amfani wansu lokaci. To dai a bincin da ya sura, duk wani lokaci a ci ya waye gari. Ne gaskiya yana da matuƙar amfani sosai da shi zamu tafi aiki mu wansu lokaci mamba waye lalle sai aiki gona ba. Ko wani lokaci ne mu jama muka iya zuwa tare a kawo shi, sai muyi gaya aiki. A gaya aiki din, zaci yau za je na nka gobe a je na wancan wansu lokaci kagin mun kai kaman ishirin. To a ishirin din haka za dinga tafiya gaya, in sauran gona ne. To kagan a cikin kwana ishirin, anyi maka aiki a gona ba ƙaramin aiki ba ko. To in wanda ya zama nka yana kagin duk wanda ya je wurin, yazona da.

Eh, ina lullube da bargo du lokacin da zan yi barci. Ba a kulumba dai zan ce amma ina muna cikin lokacin sanyi ne sosai. Kamae ince irin an shiga hunturu, wato da ga irin watana goma sha daya haka zuwa goma sha biyu. To kagan har an gama hidiman Kirsimeti. Dadain lokacin Kirsimeti shine daidai inda lokacin da ake sanyi sosai. To kagan wansu da kunamo anan a taraba, kagan wansu da kunamo ba a cika yi mishi siminti sosai ba. Ah siminti na kasa de za a yi mishi irin na bango dina ni ke hira de. To ba a cika yi mishi ba kagan kafin ka ankara ba a wuya. Kasa mu wansu da rami de kagan suna cikin bango. Kukuma suna kain wato kwanon de aka rufe daki de shi. Sanyi na shigo cikin daki sosai. To shi ya sa ba mu rabu da bargo. Muna amfani da bargo sosai. Du lokacin de za mu kwanta daki kagan wani ya debo bargon shi. To a sabagi aiki amfani da shi bargo wa ko wayansu da ma har gerawa yayi basuwa ma ne da nan sosai ajiya gefe daya ba. To akwai lokacin da a ko wansu mutane kusa da mu wato su maƙafcin mu ke nan. Sai sun yi nasu haka din a ce ba sani ba. Da aka bar bargo ba a mai da shi ba akan birma. Te anzo kuma kwana a kwanta da dare kuma to yara kawai ka san halin yara basu share. Basu damu da wurin yadda ya kasan ce ba kawai sun je sun kwana a bun su a ƙasa sai sun lullube jikin su ashe ba a gane ba kunama ya riga ya samu dama ya shiga cikin bargon can. Kawai kafin su ankara. Wannan zai yi ihu wai kamar akwai abunda ya harbe shi kamar cin naka sai bai damu so sai ba kafin ankara ya harbe wancan. Harka haka den a cikin yara guda shida biyar din da suke kwance ya harbi yara sun kai kamar uku. To tun daga lokacin wansu suna tsoron amfani da bargo. To amman de in ka duba da kyau gaskiyar maganar shine ai wanda yayi amfani da wancan bargon ne laifi ya zama na shi domin. Ai da gari ya waye in ce ya mai da bargon shi. Har ya duba ya buga wurin gadon shi ya share shi de kyau. Ai da an riga an gane ku akwai kunama ko ba kunama ba. To a fani mu a fani mu zan de zan ce amfani da bargo du ya kasance kamar yan da muke amfani da gidan soro wato is shi wancan de muke wato gidan soro ne muke shiga ciki domin kara soro ya cije mu bako. To wancan abu buwan gudan biyu harka na so ka ji daɗin birci so sai a na mu ban gare dole ka kasance de su muna amfani da su so sai haka dina. To wayansu lokacin kaga bargo ɗina muna iya tafiya daji ko anyi kusa de de lokacin hidiman Kirsimeti. Muna iya shiga daji domin aje a duba ko Allah zai bamu sa a naman da za mu ci lokacin hidiman. To za mu iya rike bindiga mu wato muna tafiya farauta ke nan. Mu je za mu wansi lokaci za mu iya kai sati daya kusan sati biyu a daji kawai ko wa ne rana ana shiga daji. Wato cikin daji ma sai mu je mu dan samu inda za a kafa irin kamar bukka haka ko rumfa mu kafa shi. Sai za mu nemo itace mu hada. Sai mu kawo dutsina ke nan in akwai wuri de za mu dinga haɗa wuta ke nan. Sai mu nemi gungumi itace wanda su bushe sosai haka kuma. Sai mu hada wuta a wurin kowa wansu gungumi itace ne ya riga an hada wuta har ya kama wuta. Kagan zai yi kusan sati daya ya na ci wutan shi baya mutu ba. To za mu sami irin wancan da yakai kamar biyu ko uku haka. To kagan kuwa ne lokaci kenan a cikin bukkan akwai wuta. To da wutan duka de muna mun ji sanyi sosai. Zamu dan ji wuta. To wuta kuma kana jin wuta kaga wayansu lokaci dede gaba inda kana jin wuta ne. Wato daga goshin ka zuwa cikin ka har da kafafuwan ka. To bayanka kuma da kyar ka ji wuta ka ji zafin wutan ya zaure sai ku ka juye mashi baya. To ka juya baya wato ganka kuma ba wuta kuma. To bargon muka iya rufe baya mu da shi da shi to wayansu lokaci sai mu rufe gaban mu in mun juye baya kenan to da shi kuma muke amfani sosai in lokacin de za mu yi birci a bukan a daji.

To a kalon waya na yananan bisaga a amfani ni ne ni ke so yi da wayan shi ze nuna ko sa'o 'i guda nawa ina amfani ina kalon waya na da shi. To yanzu haka gaskiya, ai komi de komi ya koma Internet wato a gizo kenan ko, to du lokocin da mutun ya samu yasa data wayan shi kafin ka ankara se mu shiga gizo. Mu shiga gizo wansu lokaci se mu shiga Facebook, wansu lokaci za mu iya shiga kaman TikTok haka. To wayanan hurare ne de mutun ze iya kalon bidiyo de dama wande abokanen ka sun sa. Suwato bidiyo da suka kama se suka sa wurin don ka kalla abubuwan da suke yi. Wansu lokaci zakaga suna rawa ne, wansu lokaci kuma wato suna koya ma mutun abun da ze iya yi, wansu lokaci kawai dai suna yin abun bani dariya ne kawai. Inka kalla sai kayi dariya. Wansu lokaci zai kasance cewa wanda sun yi fim ne suna danuna maka abubuwan da sukayi awurin dan dai dai domin yesa kayi sha'awan kallon wance fim din desuka fito dashi to, in wurin ne kage ka hadu da su abokanen ka, yi ince mutanen dasama sun zama. Kuna tepiya makaranta tare lokacin da kuna karami se kowa dekowa yazo yayi tepiya bayan da angama yana kokarin nema abine ze taimake kai shi da shi. To kuyin kwana biyu, an ce kwana ɗayawa dai, baku ha duba. To dai dai wurin ne kage kafin ka ankara se itura maka sako cewa yana so ku zama. Irin abokanai, abokanai juna a Facebook ko kuma a TikTok ko kuma Instagram. To a wurin ne zaku hadu kuma se kuna hira tare, kuna tura wa juna sako, kuna tura wa juna wasika. Kwani lokoci se a tembeya ya abubuwan suke ne har a tembe shi. Wansu lokoci ma zaku iya kira iri na bidiyo ma kuna kalon junan ku. To a Facebook ko kuma WhatsApp wato kun samu kun, kun yi hiran har kuwa dekowa ya karɓa lambar wayan abokin shi. Kwan karɓa lambar wayan juna to kagen zaku iya har kuna, kuna, kuna ehhh, amfani da WhatsApp kuna tura sako kuma zaku iya kiran juna hanku kuma iri na, iri a, iri na video ma har kuna kalon junan ku. To shine abin da yasa zance ze iya sani kaga ina fani da waya har ina kallon shi de nesa. Toma wasu kokaci ze iya kasance cewa ai netin din ma na rikici kama Airtel ko kuma MTN ko Glo haka suna rikici. Waka samu ka shiga gizo ka ji dadin shi ba. To wancan lokacin ne muka iya kalla bidiyo wato shi fim da mu riga munsa a waya. Wa yansu lokacin mukan iya kalli film na mutanan india to iri wanda a riga mai mai tashe a Hausa to kage muna kalon shi sai muna jin dadin shi. Wansu lokaci ma muna iya kalla wato fim da an yi a Hausa ne gaba daya wato mutanen Hausawa ne suka yi. Kaman ce iri fim na shi Malam Ibro, Alhajji Karan shi, shika yariga yarasume bamun dariya sosai. Duk inda yake Allah ya yafe shi, ya bashi aljana. Shine Adamu ke nan. To shi Malam Ibro din, da su Ali Nuhu, da su Wasila. To wancan ne suna sa muna kalon fim ke na sosai na Hausa. To ari iri wancan ne mun sa wayan mu zai iya sa mu kage mu dauke sa'o guda biyu kaman ce awa guda biyu ke nan. To kuwa wanda ma zaifi haka din za'a ce wai shika, go wancan dai yana nan kashe kashe. Inka kalla part 1 sai kalli part 2 har wayansu nayi nasu yakai goma to kage har ka fara kalon shi har ka ji dadin shi wansu lokaci baka iya tashi ka ce ka bari ba. Mbass sai dai a ce kaman battery wayan ka ya mutu ba. To har iya kuwa wuta lantarki ko kuma ace har kuwa bude wuta da janareto. To iya kuwa wuta latarki geda ai ba halin tashe ba. Saidai dai in akwai abinda za'a nayi ne da yaka mata ayi sai lokacin da zan ce ka iya tashi kaje ka yi shi. Ko in kana dai bukatan tafiya ka suwa ka siyo. Wansu abubuwan da za a yi amfani da shi a gida ko kuma lokacin aiki yazo. To ka iya bari wayan ka mba haka ba haka. Wansu lokaci muka amfani da wayan mu daga safe har zuwa da yamma. To wansu lokaci kuma sai zamu dan samu mudubin lokaci ne mu dan huta babba zamu dina wayan ba amadi.

Kasa ne yake gidan mu, bekin kasa ne. Wayansu lokaci dai kagan kasan mukan iya ɗebo yashi daga rafi, muzuba awayansu wurare domin kagan kwana biyunnan kaga in anyi ruwa sosai har ruwa yake kwashe kasan sai to to na rami a cikin gidan ka gan ba abun yi ba. To wancan lokacin ne dai muna iya tafiya mu deba yashi da ga rafi ko kuma ya fi akan titi domin in yi ruwa a kauyen mu a kwai in da yashi ke tarawa sosai haka da yashi. Wanyansu lokacin muka debawa mu zo mu zuba wurin har da shi ma ake bu, ake, ake, yi mana aikin ɗaki da shi irin a buga block ko kuma a yi gini da shi. To inmun debo in wasu lokacin zamu ɗurashi acikin buhun siminti sai mu labta shi a wani wurin. Min ya toshe in da ruwan ke bi, ya toshe wannan wurin sai mu debo wanda za mu debu din mu zuba daidai rami in da wuruwa ya haka rami din kenan. To in munzuba muncika wurin daram, to kagan gida kuma kasanda ke gurin yazama haɗin gambiza kenan ko wayansu wurin da ka gani yashi ne wayansu wurin ka gani kasan da ya kasance a wurin irin bekin kasan da aka yi a shuka wa wurin agona abin ya yi amfani sosai dinnan. To akwai wayansu. Bangere kuma ka gani duka abinda za ka samu wurin kasan ja zul aka. To iri wanda ka gani ka yi amfani da shi baya, baya cika auki in wato lokacin da an shuka abu a wurin baya sa amfanin gona ta yi amfani sosai ba kako. To wancan din duk lokacin da akayi ruwa, daidai wancan wurin tsantsinshi daban, har idan bakayi a hankali ba duk lokacin da kaje wurin kagan kafin ka ankara tsantsi zai ɗebeka kagan kafadi a kasa to wancan wurin za mu je wurin wancan lokacin sai mu cire silifas in mu wato a kayan abin da muke sa kafa sai mu je tafi banza domin tafi banza kam yafi maka domin dai in ce dai ina ka isa wurin za ka yi amfani da yatsotsin. Ka fanka ka danna shi a kasa sosai tsantsin zaiyi maka sauki. Kuma duk lokacin da kaje wurin da takalminda gindin shi yariga yaci sosai inkaje kafin ka ankara zai ɗagaka sama yabugaka da kasa to tsantsin wurin kenan ba tada, ba tada, tana ba tada sauki ba. To haka din mun ke lokacin rani shine dai dai lokacin wancan gefe din yana yin kura sosai domin shikam. Tun da lokacin damina ya samu tar, tabona tara wa wurin. To an na yake lokacin rani tabon can da ke tara wa wurin sai bushe da kyau haka baya kwana biyu kwana uku sai ka gani ya zama baban kura ko. To tun da, ko dai tun da yake mota baya wucewa wurin ba yana cikin gida ne. Kuran shi ba kowane lokaci yake tashiwa ba. Amma dai dai lokacin tashiwa kuran shi sai lokacin dai ana iska ka gani ana iska sosai haka to in iska yazo wurin sai kwashi kura sama ko ana gudu domin kura can zai iya zuwa gefe ta in da yake. Sai ka gani ka fi ka hankara ka kuma fere suwal domin kura ya sauka ta gefe in ka. To wancan gefen kenan gefe yashi nan shikam babu ruwanshi da kuraba a rani din kuwa anyi iska kaman ya. To ya shikam baya kuraba ko ba haka ba abin da anje andebu da garafi wanda ruwa maye da wanke. To ba za ka gani yana de kuraba. To ko kuma dai ba hanyan titi wancan wanda ruwa maye da wanke ne da ke shika baya kurawa. To kasan gidan mu kam ya zama kasa ne wanda ba kwaya da ya zala kashi shine wanda muke da shi ba domin abun dai ruwa ya riga yi mana irin to na rami ne ya sa mun debu yashi mun zuba wurin. Da kuma gefen gidan guda daya gefe daya ya zama wanda bekin kasa ne. Wancan wurin wayansu lokacin muka iya dam shuka wayansu abubuwa na ce kamar a je a nemo iri kwayan miya wato miyan dai ganye miya wancan lokacin muna iya zuba gefe daya wurin dai rani haka sai muna zuba mai shi ruwa. Ka fi ka hankara sai mun fara sine da ganye miya muna cika kaman irin su alehu haka har da ugwu. To iri wancan shine amfanin dai wancan gefe yana yi mana domin bekin kasa ne. To wayansu lokacin ma muka iya shuka masara wurin amma masara wurin kam shika iya girma ko dai dai lokacin da ake yakamata a zuba masa taki ba a zuba masa taki ba ba sai ya yi amfani da ke ba. To wancan shi ya sa bamu a cika shuka masara ba ko mun fi so a shuka mishi. Ganye miya.

Ni dai gaskiya na fison zaman birni me ya sanace haka, dulo ka ci da kana birni akwai wan'insu abubuwa mai dama ko rayuwa da za ka same su a sauka ke bari mufara da wutan lantarki. Wutan lantarki a birni kan ba ran da zan ce bamu samun wuta ba, maza doki wutan kagan bazai ke irin sawo'i ukuko huɗuba sai a dawo da shi. Ko wane rana ke na kula m-kulum. To amma in kana kauye wa 'yansu lokaci ma kagan zai iya ke mako a ce kun same wuta so ɗaya akawi. Wato so ɗaya ma ba we a rana har rana ya faɗi ba za ya kawo shi irin kamar da safe haka kafi an ci birkarfe uku na rana andoke wuta. To baza ku sake samu wuta kuma ba sai mako mai zuwa. To amma a birni muna samu wuta ko wane lokaci. To domin yin zuwa ka akwai wansu aiki ne mutum zai yi wanda za ka iya zo na gidan ka kana aiki, aiki da ke Amurka ko kuma a wuri mai nesa wanda ana ƙira turanci remote job ko. To irin wancan aiki ɗin, in za ka iya yin shi yana bukata intanet. To wa'insu lokaci akawi ma intanet baya nan ko wane lokaci ba kagan baza ka samu kana yin ba ko. To in ma akwai intanet ɗin, tunda ba a cika samu wuta to kagan gaski ya-ya za ka yi kai charging wayan ka da kuma kwamfutan laptop da za ka iya amfani da shi kana aiki din da shi a intanet. To shi ya sa zaman birni yana da matuƙar amfani domin kana birni din za ka samu kana charging wayan ka da kuma kwamfutan laptop nan ka da shi za ka dinga aiki da shi kagan kana a Najeriya kana aiki a Amurka, a intanet ana biyan ka kuɗi. Ba cikin Naira-Naira ba ma, ai kuɗin da ana biyan ka cikin Dollars. To kagan za ka iya zo na gidan ka har ka samu kana samu kuɗin da za ka biya bukata da shi. Dubu rin kawansu da za ka iya kai kokari da shi ka yi. To akwai wanda ma ya siya har dama wuta, akwai din aiki da yake yi na wato intanet ke na aiki da yake Amurka yana Najeriya yake yi. Akwai masu gini da shi, akwai waɗanda suna ai-a wato suna abubuwa a da dama da shi. To ance dai zaman birni dai yafi domin za ka samu dama kana irin wancan aiki din kuma da sauran abubuwa ne mutum ke ji da ke jima rayuwa daɗi da shi. Wanda ake sama birni domin in kana da shi din wato in akwai wutan lantarki din.

Kofa na gaskiya bana wasa de kule shi ba na kule shi kulu. Wasu lokaci ma zandan tashi inje wuri ma menisa bama inje irin dan siyo abu a shago. Ko kuma wasu lokaci inje in debo ruwa ne kawai ina kule shi. Domin kwanakin baya kan bama kule waba akuwai wani abokina de muke zama cikin gida deya ma na shi na daki na shi kofa ma gaba daya yana beri abu de ni wayansu lokulaci eberi ete fi kawe. Wato na fadaya de muke aberi ni di na yenzu ke na eberi ete fi kawe. Se hare dawo kage kofa shi abude ke ba sata ba lokuci. To kagan wasu lokacin ma ya tafi kawai, har ya kasance cewa zaiyi kwana ne ko kuma dama baiyi niyyan kwana ne, Lokuci ni ya kage nje chewa za hirua ze kira mwa waya na gida eche mu ya kure kofa shi abude hare de ta zama. Haiko kare da rufe mi shi kara ruwa kuma nruwa ya zo da iska ruwe je cika mi shi a daki. To haka muke idi nda de ni ma bana cika kule na wa ba ma za rufe ka ba za kule de kwado ba. Bele nche za te fi de kiwe ni uri wansulu kuci hare muma kule de kwado ki ma ba ma te fi ya se musa ke rate shi kusa de uri ngwanda ya zo te kage nje chewa ga mabude kofa kusa de sha uri. To ma ma yenzu haka abubuwa sun cinja a na sata ango musu se wansulu kuci hare ka biriwe ni abu miya mfani a wuje kage nza zo a daga yenzu ma ma sun nema chewa ko musu duk abubuwa de su ka baci sun nema sun sa muma ya zama na de wuya duk kirfe de yana kikingida nka wasu lokacin zaka iya karfe ne, zaka iya ajiye karfe ne yana da amfani tukunna ance zakasa acikin babur naka ko kuma cikin keke ne zaka iya amfani dashi. Ko kuma iri keke ndinki dinnan ka fe ka an kara ka dawgida ka je an daga an daga ma ya ka iri de shi an je an sirma masu baban bola we su te fi de shi su je su iya amfani de shi. To gaskiya yanzu haka kuma dande duk abin da zaka beri awaje yana da amfani, za'a iya azo a data maka shi, shi yasa yanzu haka kowa de kowa ya yi wayo muma a cikin gidan mu haka mun yi wayo din kowa de kowa na sewo kwadon shi ya aje lokuci ni za ka pita se ka kule shi de kiwo ka te fi de mabude nka se de wa de ze iya shi ka daki din wato wa de ka bashi mabude yenzu ma ba ma rate mabude mu kusa ba ba ma aje shi kusa ba de de ka wa de nka na nan za iya ba haka nka chewa kare ki do lokuci de ka dawgida se ka bude kofa ka shiga mba haka ma ka ai ba wa de za chewa ya zo a aje mabude kuma yenzu ya an zo ma suna iya wato ma su bara bara ye de yenzu iso suna duba kuwa wa de uri nsun sa me mabude nka se ya zo abude wansulu kuci ma ba za su ma buka ba za su bukata mabude nka ba domin suna de mabude nsu ne su ke te fi ya su gyara ni de de ana kirana chewe master key ni kuya ya do kuwa don de sun sa shi a ciki ze bude. To ana so ruwa we suna de iri wancan bele ka zo ka duka nka ka aje musu a so ka ke de za su iya a daga a so bude se su shiga su mar sata to ba ma haka ba kuwa na te fi ya de mabude nshi se de de nsun zu su yi sata din se su yi dina nsu. To ko da yake de sata din ma suna iya te fi ya iri de sun se in de za su je din za su samu abubuwa ma su amfani de dama da kuma iri kama kuɗe haka ko kuma abu de ze ite muke sun sun sir kama baba n waya ko kuma laptop to shi ya sa kwana bith nan ba sa cika iya ba sa cika zuwa unguwa musu se ba domin kuwa de waya n shi baya cika nuna shi to su so se ba wa de na de laptop na shi yana amfani shi a cikin daki ni ma dole lokuci de ka na cikin daki ka na so ka iya amfani da waya ko ka bude wuta de yake cikin daki iri kama akuwo wuta lantarki haka nka bude wuta na yake daki to muna ku kare de mu tura labule e gama rufe wato taga de kyau da kuma kofa a haka de muke domin wa de yake wuje kar yana wucewa yana kallo a taga yana ganin abin duk abubuwa suna cikin dakin, domin a haka dinne in sun gani cewa akwai wani abu a dakinka to wato ke kare haka sha wahala ke na dole lokuci de sun samu mbaka na gida se su je su nema abu mbal le daki din ko kuma kuya ne domin wancan abubuwa de su ka gani din su kwashi to kage ar ido bai gani ba ba za su yi sha wan daga ba ko shi ya sa muna ku kare mode asen chewa kofa na rufe de kiwo da kuma tura labule e rufe shi de kyau da kuma taga ma arufe de kyau yake a tura labule de kiwo rufe kome de kome sa da haka yana sa mu yenzu haka ba ma cika so ruwa domin muna se ukuwa do ma su baba n kwado de na ni muke tu muke kule de shi da kuma mabude mu za mu te fi.

Eh, ina da dabar gida. Na da kare. To, kare na kuma ta mace ne. Abin da ya sa na siya ta mace shine ta ka iya haihuwa har in sayar da yaran in su yi girma. To, ai ka ajiye kare a gida, tun da yanzu ba ma cika furuta, yani da muke yi ba, mu ba ma tafiya daji, mu riƙi a da da kuma iri ko bindiga haka sai mu je muna furauta da karnuka ba. To, ai ka bar kare a gida kawai yana nan ba irin gudumomi ya wuce yi maka ba sai cin abinci kam ba ta da kyau. Shi ya sa kare na na miji, na sayar da shi domin a ganin na gaskiya babu wani amfani da yana da shi ba. Ba zan ce wai dai barayi suna zuwa unguwar mu sosai. Bele ce wataƙila shine yake koran su ba. To amma ta mace, ɗin ma ta fi shi sawa waensu lokaci da dare. Kagan mure ta sama, na ci kwan lokaci. Ana dai zafi kam amma dai zafin shi dai sauƙi. Na mace dai na da lokacin da ta haihu. To duk motsin dai ta ji kusa da gida. Ta dinga fara sawa. Duk lokacin dai kana duk wanda yana nan dai nesa, wanda yana tunanin zai zo kusa da wurin sai ya wuce gefe daya. To kagin shine amfanin kare ko wancan ƙere ta mace dinga shi tana haihuwa sai dai yaran ta suna gudu. Duk da abinci dai tana ci dinnan to kagin ai an rage kudin ko a bayan sayarwa dai yaran ta kuma tana haihuwa sosai. Yaran ta wansi lokaci na kai shida, wansi lokaci biyar, wansi lokaci har ma bakwai. Farin haihuwan ta ta haihu biyar ne na biyun shi har ta haihu bakwai. Yanzu haka tana da yaran amma ta riga ta haihuwa ma yaran ta guda shida. A shida din dai to guda biyu sun mutu. Saura huɗu ne kawai. To tana haihuwa yara da yawa sosai haka shi ya sa ni ke so amfani dai. Wato ina so ni na so barin kere ne a gida. To da na muna da kule. Kule dai ma shi ma wato na mace ne. To muna tana nan matana haihuwa amma dai ta zo irin ta yi girma sosai haka ba musan mai ya faru ba. Kawai ta bi na daji, ta mata shiga daji ba mua ganin ta kuma ba. Kuma yaran ta daɗe ta haihu muna sayarwa waensu din ma a zo a kama ni ba mai saya ba wancan a kama ni kawai tafi da shi. Abin da ya sa na raino kule din da zan ce domin bera suna bamu wahala sosai a gida. To duk lokacin dai kule na na ɗaki har bera ya ji kukan shi kagan kawai za su dan rage irin tasu rage tafiye tafiye ne suke yi a cikin ɗaki da kuma abuwan da suke ci ba kaba daji har ka shigo cikin ɗaki mu kawai ka dinga ji motsin bera ko ta ina ba ka iya ajiye abun a kasa ba ka ajiye kafin ka dawo sun zo sun sa baki a ciki sun ci. To shi ya sa ana amfani da kule dai na shine ke taimako mu a wancan amfani din kenan. To a, a, a daban gida dai ma ai na na na ɗai kaza wato muna, muna kiwon kaji kenan ko har dai agric dai dan kasa duka. Dankasa kam in gari ya waye sai su fito inda suke kwana waensu ma suna kwana sama da itace ne. Kagan kawai ka fi ka hankara sai su hau itace dai ke gidan mu. To lokacin dai an zo an sare itacen can suna hawo kai ɗaki ne. To suna hawo kai ɗaki wato a lokacin dai muna guda ki mo dai an rufe shi dai ciyawa ne. To kagin suna hawo kai ciyawa dai inda suke kwana kenan. To haka dai har sun saba kwana a kan ciyawa. Ko lokacin da ka gan kaza tana so ta yi kwai kagin kaza ya je ya bi kai sama wato ya je kai ɗaki dai ya ji a na nema wani wuri cikin ɗakin ciyawa dai kenan ya samu inda zai yi ƙoinshi kagin yana ƙwai a kai, a kai, a kai ɗaki ko. To duk lokacin dai su kenƙesa a ƙwai damuwa kenan. Ba za shi da yaran shi ba za su iya sauka ba sai mu dai kai mu mun kawo lada mun hau kai wurin mun ci cire yaran mu saukar mata da shi kasa kafina sai su fara kiwo ko suna ci abinci. To muna haka dai inda ka ji na dankasa har dai na agric. Na agric dai muna tafiya ka so a mu siyo yaran su ne mu siyo da abinci su ne ake basu sai mu kawo su gida a basu ruwa a sa wuta a inda suke zama domin su suna ci abinci dadare da rana ko. Eh to dai, eh, dai me ma sama dai dai lokacin dai suna nan ƙarami. To muna iya sa'in su mu kawo mu sa mu su wuta dai suna ci abinci ko wani lokaci kafin ka hankara kagin sun gama ƙiba. To wancan lokacin zamu iya a bari basu abinci kwan ne lokaci sai su zo suna bin ya dankasa dai suna dan ci abinci dai kai su amma zamu dan basu abinci ma kuwa.

Alamin da nake fi so itama a sabe wato ta ko yar mana lokacin da muna aji uku a karami makaranta. To tana dai ance dai tunda ta riga ta zama maman yara domin yaran ta sunki tara lokacinku. To ita kuma ta fara ko yarwa tun lokacin dai wato itama na ji ta ko yarma su. Wa'an su maman min mu. To tana dai wato ita tana da haƙuri sosai. Zata iya kiran ku tana baku tarihin abubuwan da sun faru. De lokacin da yayi nisa, lokacin da Nigeria ma bata samuyan cin kan taba. Ama yanzu aka kan tarigata rasu. Allah ya jikan ranta, Allah yaya fe mata zinuben ta, Allah ba ta zaman aljana. To ita ɗin tana ba mu tarihin abubuwan da sun faru lokacin de yayi nisa da ba mu namba kowanne lokaci kaga mu yara zamu zo mu kewaye ta. Tana ba mu wancan labarin to kaga in an gama ma saita ba mu. Wayansu lokaci ta siya mana abinci mu ci wayansu lokaci. Abinci de ta kawo da shi daga gida zata iya ba ma yara. Suci wancan ita mama asabe tana da, tana da an kali sosai ina so maganan ta sosai kuma ya ɓa ta min zuciya cewa yanzu ba ta nan kuma ba tara rasu.

Abin sha da na ke fi so wato irin abubuwan da an ce minerals din nan ko ina so shan coca cola sosai. Gaskiya domin du lokacin da na sha shi ina jin daɗin jikina. To daɗin de zan ce na so shan Fanta amma kwana biyu nan duk lokacin da na sha Fanta wato wancan mai ruwan ƙwai ɗin nan duk lokacin da na sha shi gaskiya sai in ji kaman zan yi amai. To ban san ko don siga ne ake sha ciki ko yana yawa ne ko yaba. Kodai zan ce ba kawai jikina de bai saba da shi bane amma ya zama coca cola kam duk lokacin dana sa shi a baki. Ko da burodi ko shi kadai ina sha shi haka sai in ji daɗin jikina sosai. To yanzu kwana biyun nan ma ina iya haɗa shi da madara. To abun ba ni dariya ne kamar zan iya sa sha cikin kofi, zan fara sa madara din a cikin kofi sai in zuba shi a ciki da na motsa shi haka sai in ji gaba ɗaya kalanshi ya koma daga bakin can zuwa fere, ɗan fere haka da kuma beki to har da in sun sa na yi haɗin gambizan cen de kawai na motsa sa shi sosai duk lokacin dana sha shi nafi jin dadin shi to gaskiya ina so shan coca cola wasu lokuta babu wancan din ba zan iya tafiya in siyo a to daga shago in siya wanda ake kira Hollandia Yogurt wato madara ne wanda yana da ɗan tsami haka amma shi kan yana da kauri sosai to wancan kan yana da kuɗi sosai shi ya sa bana cika siyan shi ba domin ai yakamata ka kagan abin sha da za a siyar maka haka irin kusan dubu uku haka har da yan kai to kagen dole ne inje in siyo ma kai na coca cola din nan dari huɗu kawai da ka samu wanda za ka sha. Kuma dai tunda dai ka zama abunda nake sha ina jin daɗin shi. Ba za-- bana tunanin cewa a shi ne domin abin da ya sa na siya wai domin ba zan iya siya wancan shi Hollandia Yogurt din bane to ba wato ba hakan bane ina jin daɗin shi duk lokacin da na samu kuɗi har na ji kaman ina so siyo wani ne ba coca cola ba sai inje in siyo ma kai na kawai wancan Hollandia Yogurt to ina iya haɗa shi wasu lokaci in na siya haka din sai in je inda ake suya ko to in yana suya de sai in siya suya da balangu na daidai kuɗin da nake dashi a hannuna. Sai in nemi wani wurin inji in zauna ko wani lokacin akwai wani budurwa da muke nan tare lokaci ita ma in tana zuwa ta na amfani da kuɗin ta ta siyo wancan Yogurt din sai ta tambaye ni ko ina da wani ɗan kuɗi a hannuna domin mu siya balango da shi to in akwai sai mu siya in babu ba ma zamu iya tafiya haka din mu je mu zauna wani wuri muna hira da junanmu muna sha to daɗi muna irin kamar za ace soyayya ne ko to har ma muna cewa muna fa ta za a yi aure to Allah ne mai bada aure ko yanzu haka ba mu nan tare kuma ba ta samu aure ni ma na samu aure kowa na da auren shi to da din gaskiya Hollandia Yogurt din nan ne mu ke sha tare kowa ni lokaci shiyasa ina jin daɗin Hollandia Yogurt din da kuma coca cola.

Mmm i na amfani da kowa ne wuya. Ai inbaka amfani da kunne wuya ba wa su lokachi ze yakasance che wa wayanka bab ban waya ne sosai. Inche kaman baka hada shide kuna ne wa wato Bluetooth ba inkaga ni inbaka kuna Bluetooth ka hada shide shi ba to wa su lokachi ze yakasan je che wa wayanka ba ban waya ne sosi irinwato wande bazaka iya daga kasa kuna ne kuna lokaci kana kira de shi ga to kagen du lokachi n ka daga kasa kuna ne abunkunya ne sosi ko kama ance kana mfani da su ai ta wato tablet wande ake kira wande ba karamin waya ba yana nan seke ya de zance kaman sakaninshi waya de yana nan kama laptop ne. Kaman wato yanada kiba sosai yanada kato dashi haka to muna iya kunna bulutut namu muyi amfani dashi wancen wanda munsa kun yaje su hiddo lokacin za ai kira sai muyi da shi ko kuma. Duloko chine munji kama za muji sauti se mu bude muna jin shide shi a kunnen mu.

Abubuwan da suke sa inyi dariya suna da dama. Na farko dai zan ce irin an kawo muna kallo a Facebook wato duk lokacin mun kawo wa ya. Yanzu haka har ka shiga intanet ka je Facebook, abubuwan bada dariya suna wurin da dama. Ai munada muranen da muke kira suna ba mu dariya sosai. Wanda ake kira comedian ko, to yanzu haka wallahi suna da yawa a Najeriya. Kowa da kowa ma yana so ya zama komediyan yanzu haka. Domin inka je Facebook akwai wancan fan ɗin ake kira wai monetization ko wato zaka iya yi ana biyan ka a wata ana biyan ka albashi a wata a Facebook kenan. To kuma in za a samu a biya ka ɗin, to sole ka samu ka tura abubuwan da mutane za su dinga kallo ko ku- ko kuma suna danna wa ko wasu lokacin su zo su yi rubutu a cike haka to shize sa ko, wata ya kare za a samu a biya ka ɗan dai dai na ka albashi ko kuma ba za a biya ka ba. To kaga kowa da kowa na tunanin abin da zai yi zai tura a Facebook ɗin, domin ya samu ya cikudi a hannun shi mai Facebook wato Mark Zuckerberg kena. To duk lokacin da ina so abun yin dariya, sai in dauki waya na in shiga intanet, in je Facebook ko wasu lokacin ma a TikTok ko kuma a cikin Twitter. A Twitter ɗin ma haka ma ake biya. Wato shi Elon Musk shi ma yana biyan mutane a wata. In ka siya batch wanda zai iya sa ka ka samu ana biyan ka ɗin kenan. To kowa da kowa yanzu yana kokarin de ya shiga wurin to akwai wasu komediyan da su na ji da kan su, suna ji dakan su wato ana ji da su ne yanzu haka. Kama ln irin su Sabinus haka da kuma su Brain Jotter to sukan in kazo har duk lokacin da ka samu fan din su ka dinga dariya domin abubuwan da suke yi awurin abin bada dariya ne sosai. To yanzu ma ko wasu lokacin da muka shiga ɗin za mu sami irin su fim na dada wanda su Ibro suka yi wato Ibro ɗin daya mutu kwanakin baya ɗin nan. Allah ya jikan ranshi, Allah ya yafe masa zanubin shi, Allah kuma yakai shi aljanan firdausi. To ka ga in kana kallo fim na su na dada ɗin na yana bada dariya sosai. Sai kuma kaga yanayin abubuwan da suke ya a wurin da din lokacin muna yara da muka kalla sai ya sa ka tuna wasu abubuwa haka, ka ga kana dariya. To duk lokacin da na keson yin dariya, abin mai bani dariya sosai sai na shiga intanet in dauka waya na in duba abubuwan da yake yi-

Eh ina hawa keke sosai to asali de abin da mana fara koya a abubuwan hawa keke din. Tun lokacin da muna karami a kauye muna iya koya keke. To lokacin muna jin daɗin keken sosai ko za a iya bamu keke yanzu haka zamu tafi da shi daga nan har zuwa wurin kauye kuma a yi mana aika mu je mu dauko abubuwa daga wurin mun kawo gida. To gaskiya abin da muna sha hawan shi sosai lokacin kafinan da mun gama koya keke din sai mun je mun koya waensu abubuwa ace kamar su babur da sauran su. Gaskiya keke abin da nake hawa ne kowani lokaci a lokacin, domin akwai wani inda yaya na yana da shi har guda biyu ya bani daya don da za mu je gona. An gama girbe abubuwan gona kamar amfanin gona an gama girbe shi ce kamar gyada ko kuma daowa haka ni zan je na ɗauko shi gida da shinkafa. Akwai lokacin da an gama girbe shinkafa akwai na ruwa. Da yana batowe ni rafi da za a wuce shi kawai. Zasu hayo min da shi a gefe nan ni zan ɗauka ina tafi da shi gida kowani lokaci.

Eh muna amfani da rijiya gaskiya, kaga yanzu inda aka aika ba mu wuta lantarki ba to irin a tura ruwa a buhul dinnan wato irin buhul da yana zuwa cikin ɗaki wanda in an kawo wuta sai a tura dinnan to bama ciki yin shi ba domin yanda babu wuta dinnan ba ai kaga akwai matsala ko? To muna da rijiya a gida dai ko wani lokaci muna iya sauka mu ɗeba ruwa domin muna zama a ɗakin samane, to mun ɗeba sai wansu lokaci za mu sa gora ne sai mu daga a kai wato jar ka kenan ko sai mu daga a kai mu zo a ku wani ɗan roba akan dinnan da fadi gasi to muka iya zuba cikin wani lokaci ma inba don drum ya samu masala ba muna iya zuba cikin drum din to sai mu ɗeba ruwa mu zuba wurin har iya haka, haka di ma muka iya shan shi ko da yake kwana biyu nan dai ruwa na dagula sosai domin mun shiga rani ya bushe ya sauka kasa sosai, to muna iya je mu saya irin ruwa na leda dinnan mu sha ko wanda ake siyarwa hakiran fya wata to wancan mba akaba ka asalin aikin mu da girki da wanke-wanke da ɗaureya da wanka da komai da komai, dai ruwan rjiyarmu ne muke amfani dasu kuma ruwan rijiyar namu fair sal. Bata nan da datti inba sai dai domin mun shiga ran dinnan mutane da dama suna zuwa suna ɗeba shi ya sa ya dagulawa inba hakaba ai ruwan mu tana da haske sosai.